Ina wanke tufafi wajen so uku, so uku, so biyu. Ya dai bambanta amma ina wanke shi wajen a sati dai zanje so biyu, so uku. Duk sati, duk wani sati so biyu, so uku nake wankewa. Gaskiya ne haka nake wankewa. Ba ya fin so uku amma so biyu, so uku dai tabbas ina wankewa a sati.

Eh to idan ana tambaya inda nake inganta aikinmu, to ga sunan dai. A misali idan ka san dai idan ana maganan inganta aiki, wato inda za a fita ko dai a yi magana ko dai a ce wane ko dai wannan hanyarsu ko dai aikinsu wanda suke a kamfani ga amfanin da yake da shi, ga abin da yake ma al'umma da mai da mai. To idan ana maganan inda nake inganta aikinmu gaskiya sai dai a fita a yi magana mai kyau domin aikin haka.

Okay, idan ana tambaya lokacin yaushe nake kwana kullum? Eh to, ni ya banbanta gaskiya domin idan na dawo daga ƙarfe kaman ƙarfe biyar haka sai na yi waɗansu abubuwan da ya kamata na yi a gida. To ni dai lokacin da nake kwana gaskiya ka ga daga ƙarfe goma zuwa ƙarfe sha ɗaya haka, to ni na shige.

Ai ne turare gaba ɗaya ma ni bana shiri da turare gaskiya. Yana sani mura, yana sani ciwon kai sai kuma, eh to haka ɗin dai. Kuma in na shaka sosai yana, yana sani zazzabi. To domin haka gaskiya ni bana shiri da turare. Bana ma saka shi gaba ɗaya ma.

Eh to akoi abubuwa da yewa wanda suke sani nake dariya. Akoi abubuwa da yewa, musam-man ma idan a wa'yan nan mutanen masu ba, masu sa mutum dariya sosai. A misali, ko dai in na buɗe waya ko dai ina bin irin su masu sa mutane dariya din nan, ko dai woni bidiyo wanda idan ka kalla yana saka dariya da me da me, ko dai ana woni hira a woje da abokane haka, eh ƙwarai makuwa ina dariya.